Idan za ku iya shirya duk abin da kuke so, me zai kasance a kan teburin mafar kinku? A'a idan zan iya shirya duk abin da nake so, abin da zai kasance a teburin farkina shine, inganni cikin rayuwa, nishaɗi, tare da gaba ɗaya dangina a gida ɗaya na Musu Estate babba. Mota na hawa koga shinan dai, sannan aikin koyarwa zan yi saboda aikin ne da nake so, aikin ne da nake jin daɗinsa. Amma bacin wannan, ba wani aiki da na gayamun mun kamar amma zan iya yin shine koba kuɗi.

Waɗanne al'adu tsabta kuka koya a yarinta waɗanda suke tattare ku har yanzu? Wato al'adan tsabta da na koya tun yarinta shine sharai ɗaki kullum sau biyu, share da safe, in sha bi a'a, in share gari gari. Sannan wanke wanke ƙauyana, zanayi a'a, a'a, a'a, a'a, a'a, hadikarshin maƙwabtana. Sannan kuma ina gama girki. Amma na koya wa ɗana, uwata a'a, abin yana da amfani sosai kuma ya kasance ina cikin abin da ke zama don ana juyar da rai.